Yana da bambanci cikin birni da kuma ƙauye, saboda ita zaman birni yana sa mutum ya gan ababe da bai zato zai gani ba, amma ita ƙauye, ƙauye mutum ƙauye abubuwan da suke faruwa ba kaman in yana birni ba, kuma ƙauye bai da daɗin zama kaman birni gaskiya, to shi ya sa mutanen suke fin son zaman birni.

Gama wanda ya yi mata na suka yi ɗauka da muhimmanci kuma irin abincin nan suna da daɗi kamar in abinci na gargajiya na Hausawa, tuwon shinkafa da kuma tuwon miyan taushe gaskiya suna da daɗi. Kuma ni da kai na ma ina son abincin saboda in abincin gargajiya ne kuma yana da kyau inci.

Kuma ita kasuwanci gaskiya yana da muhimmanci kuma abu ne mai wuya, sai mutum ya koya sai ya je da mutanen da suke yin kasuwanci sannan zai san ababen da suke gudana cikin kasuwanci. Amma kasuwanci ne dai abu ne mai kyau ne.

Wanda dai aka yi na agwamun amma gawa wanda aka fi so ta cike wata takawa shine mutanen suka fi so a agwamun wanda mumu ke zama saboda akwai kaman irin rawa iri iri da mutane suke yi amma wanda dai suke takawan ne ita ce mutane suka fi yi a wajen na inda nini ke zama.

Ina taimakawa mutane irin duk abubuwan da mutane suke so ni kuma ni kuma ina da hali na taimakawa. Ina ɗan taimaka masu amma ba dalle ba ne sai mun yi taimako wa. Saboda iya haka kudun iya dai ƙarfin mutum, iya dai ƙarfi na aka nake taimakawa mutane gaskiya kuma muna ɗan taimakawa ne.